Karam, kuna cewa zaki ko gishiri, ah, tau fa. Ni kaman nan, ni tambaya ce wadda zan iya in sawa muku dalili ko kuwa? Gaskiya akwai sarƙaƙiya a cikin wannan tambayyata ku. Ya sa a ku ce min me na fi so zaki ko gishiri. So maganin gaskiya, kowane na mahallin shi za a ce daban. So ba zai yi ba ku rabawa hankali ku ce wani zaki na fi so ko gishiri. An ta tashi zancen ɗiban daɓe wato abinci, waye zai ƙi gishiri? So daga ka waɗannan muna ɓangaren gishiri. Aman ka ci ta ƙoshi, cikin ka ya ɗauka, sai kuma aka yi ma kayan ƙwalaba so kayan zaki. So ba za'a raba ni da kayan zaki ba suma. Wannan maganin gaskiya wannan kai ya kamata ku canja tambayi ku. Bai kamata ku raba min hankali ba. Duka ina son biyan.

To wannan tambaya ne mai ɗan mahimmanci, zanci? Haka. Ko a ganin ku ya ku ke ganin ne, dai mutum ne mai ɗan sauƙi, mai tafiya da zamani, mai dinga duba abubuwa su zama a cikin sauƙi. So cikin tambayar da kuka yi, mantoni kuma a ɗan bayanin nan kafin na haka ansa, maybe kun san inda na karkata ko. Na fi buƙatar haka. Gaskiya yadda nake haɗuwa da abokanai cinikina ta hanyar yanar gizo ne wato internet. Ba ruwa rana yawanci abin da kake so ka siya ka siya shi kenan duk mai cinikin mu ba wadda ma maybe ya san kowa. To shine abin da yake gaskiya. Kuma abu ne zamani ne ya zo wadda da za a ka ce mutum zai zo guri ka aiko mai amma yanzu nan da nan kun gama abu in abu ne maybe me nauyi ka aiko mai mutum ya biya sai delivery ya zo aje a kai mai har gidan sa. So rayuwa ta zo da sauƙi. Muna jin daɗin wannan canjin rayuwa mai daɗi.

Ooo, kuna so na faɗa muku ba tare da gardama ba? Eh, ina so nima na tambaye ku. To kuma kun sani, ba sai na faɗa ba. Ranar da ta fi kowacce muhimmanci amma ko ku faɗa ko ƙara faɗa, ita ce ranar Juma'a. Ranar da ake zuwa a yi ziyara, a je a yi abubuwa da dama, a yi sallar Juma'a, a sada zumunci da sauran su. So saboda ina, muna alfahari da wannan ranar kuma wannan suna na Juma'a ya zo, har surace sukutum a cikin Alqur'ani mai suna Juma'a. To, maganan gaskiya, ranar Juma'a ita ce rana mafi kyau a rana, kun mako. Da fatan kun ji daɗin wannan amsattambaya kuma ina jin daɗi da wannan tambayoyi da kuke mun da muna ilmantar da juna. Ku yi hakuri hausar tawa ke nan.

Wa ya ga me nake da ragowar abincin? To ni maganar gaskiya dama yaddq na gaya muku ban fiye cin wani abinci da kyau ba. So kuma in na tashi zuba abinci ina zuba abinci ne dai dai ciki na yadda zan iya ci. Saboda maganan gaskiya bana son na ga cewa mutum ya zuba abinci kuma bai iya cinye shi ba ko kuma ya kai ga cewa mutum ya zuba abinci ya barshi. Ya wannan dai me zan ci ne? Watakila ma ya lalace ko dai ya yi sanyi da sauransu. So kuma bana son wani time ɗin ma da zai zama cewa abinci ya lalace ko an zubar. In aka zubar da abinci ba ku ji yadda jiki nake jin babu daɗi ba. So ni tun a farko ma nake ɗaukan me zan ci ne riga kafin haka. Sai na tashi in na tashi zan dafa abinci dai dai yadda zai ishe ni ba tare da na zubar ba ko kuma amma zan ƙara zai zama cewa wani zai iya ci amma ba tare da an yi almubazzaranci an asarar da abinci ba. Gaskiya wannan ɗabi'a ne mai kyau mutum ya dinga ƙoƙari kiyaye wa yana rage asarar abinci gaskiya sosai.

Wayyo Allah! Cha cha cha chaas, da tana nan, da kun ji ƙarar ta ma. Kwamfuta, hmm. Ai daga waya sai kwamfuta ne kam. Saboda kwamfuta tana taimaka mun a cikin al'amura na da dama, na yau da gobe. Watukum, duk abubuwan da na gani bani iya dan yinsu da waya ba. Nan da nan nake koma kwamfuta. Kwamfuta tana tare da wani interface wanda waya bata da shi kuma yana, tana taimaka mana abubuwan da suka gagarar yiwuwa a kan waya muyi sa akan kwamfuta. So da dama ma wasu abubuwan kwamfiyuta tunda ita ta fi storage, wato ma'ajiya ta, mai abubuwa. So yawanci ina ajiye kayayyaki na a cikin kwamfiyuta, sai ya zama cewa in na tashi sai na ɗauko su daga nan. Kun ga kwata ina kwamfiyuta ta mun amfani kuma ina jin daɗin gaskiya da kwamfiyuta na. Maganan gaskiya kwamfiyuta ta yi a rayuwa, ko ba haka ba? So ina abubuwa da dama, dama daga abunda ya shafi graphic design, sannan yanzu ina koyan abubuwan da ya shafi YouTube, ehm, auto, auto channels. Nan na manta yanayin asalin yadda suna abun yake. So abubuwa da dama, gaskiya kwamfiyuta ta yi a rayuwa.

Tuh, kun kawo wani mudu'i me kyau, da ma'ana. A gaskiya, abokantaka abu ne mai muhimmanci, so kuma a cikin shi shima abu wanda yake da muhimmanci shine, gaskiya da rikon amana. Kuna tare da abokin zama, so, ya kamata ya zama cewa dukanku kuna da gaskiya a cikin al'amuranku, a cikin abokantakarku. Sannan kuma ya zama na cewa akwai amana. Duk, abinku na sirri da sauraysu ya zama cewa a junanku kuke sirrinku, ba me jin ku. So shine kuma duk maganar da mutum ya kamata ya faɗa, ya zama cewa ya faɗi gaskiya a ciki. Saboda gaskiya, koyaushe ita ba ta canja, kuma mutum ba zai taɓa kunyata ba idan ya faɗi gaskiya. A gaskiya abokantaka yanzu tana samun tangarada sosai saboda yawanci ba a girmama ta ba a cika mata sharuɗanta sosai. Amma gaskiya abu mafi muhimmanci, shine gaskiya da rikon amana. A dukkan ma 'alamuran mutum na yau da gobe, in yana yin gaskiya da rikon amana zai ga ci gaban marasa saltuwa sosai. Da fatan za mu inganta abokantakarmu, yadda za ya dace.

Gaskiya ne. Kama in da na gaya muku ɗazu cewa ina da kwamfiyuta koh, to ɗaya daga cikin shi ma wani amfani da kwamfiyutar na take min shine tana ajiye mun bayananuka wanda kenan. Koda ace wasu abubuwan ba ni da su a waya to already ina da su a kwamfuta na. To wannan ma yana taimaka min sosai wajen, koda ace na rasa wani abun a wayata ko kuma a wani gurin so already ina da su a kan kwamfuta na. To maganan gaskiya ina jin daɗin amfani da ita koda ta wannan ɓangaren. So da dama mutane suka rasa wasu bayanan nasu masu muhimmanci wanda a shekara da shekaru ba zasu taɓa iya samun su ba amma ta dalilin ajiya mai amfani sosai. Ni ba ma lalle sai maybe kwamfiyuta ba inda mutum ya san yadda yake adana abin shi yana tana dasu toh duk lokacin da ya nema, to da yardan Allah zai samu sosai. Na gode sosai da tambayoyin ku.

Me zai hana? Mu da muke aikin muna dealing da mutane. Gaskiya ne wannan tambayan ta yi min daɗi sosai. Ta duk da dai kuna ma'amala da mutane yau da gobe. So wannan yana taimakawa, wannan kana iya samun ka duba, me zan ce kalanda. Duk da ma wani abu mai sauƙi da ya zo a rayuwar mu shine mutum yanzu yakan iya amfani da wayar shi. Nan da nan kana buɗe wayar kama already za ta nuna maka yau nawa ga wata. So amma kuma wasu lissafan da suke da muhimmanci sosai ko kuma ka duba yaya yake da suna wani muhimman abun da ka yi ko da sauransu dai. Kusan babu ranar da za ta zo gaskiya ban duba kalanda ba. So kalanda tana da muhimmanci sosai a wajen aikina na yau da gobe. So don haka ina amfani da kalanda ina kuma duba kalanda a kullum.

Bargo duniya ne shi, musamman ma mu singiletan singilgil. Wanda bamu da abin da za mu rufa da shi to sai mu rufa da bargonmu. Kuma kun san wannan yanzu yanayin lokaci ne na hunturu ko da ake ce masanyi. So gaskiya yanzu wanda bai da bargo yana ruwa kusa da kada. Gaskiya ni kam mutum da yanzu ba wani zafi ake ba ko me gaskiya ina jin daɗi. Ni kam ma in ba rufe ma da bargo ba ban jin daɗi gaskiya maganan gaskiya. To ina amfani da bargo, ina rufa da bargo wannan shi ne magana. Ina amfani da bargo sosai da sosai. Ina jin daɗin amfani da shi a ko da yaushe. Ko yamma yanzu ma kan akan bargon nake. Amma me? Yanzu da yake rana taɗan tashi taɗan ɗaga to ba zai yi ba ice yanzu na rufa da shi. Amma ga ni na magga bargona kun jin shi na, ina amfani da shi ko da yaushe.

Ku ruffa mun asiri. Iyo? Iyo, iyo. Ban taɓa yi ban tawa ba dai, da lokaci da na so ɗaya da na taɓa zuwa, ka zuwa wani ƙauye a nan Gwarzo. So shine ma muka shiga mahar cikin ruwa. So gaskiya ba zan iya cewa ina iyo ba. Ban iya iyo ba, gaskiya ba na iya yin iyo. Ban sani ba ko nan gaba amma kuma abu ne mai mahimmanci saboda ma maybe ko don, me zan ce, abin da zai zama na gaggawa. Lokaci ɗaya ba ka sani ba maybe ko kai ne za ka faɗa ciki ko kuma wani za ka ƙoƙarin ka ceto. To yana da kyau ace mun iya iyo ko don wata rana saboda taimakon agajin gaggawa walau a kan mu ko kuma a kan wasu da mu ce ci rayukan su.